Ina kallon madubi aƙalla sau biyu, sau uku, sau huɗu a rana. Misali, duk lokacin da na yi wanka na kan so in kalla madubi in ga ya yanayin fuska na yake. Idan na sha wahala kamar yanzu da ake azumi, na kan so in kalla madubi in ga ya yanayin fuska na. Idan kuma, idan kuma na ji ni, eh na ji fuska na yi tauri tauri haka ko kuma na ji ƙwaraje ƙwaraje, na kan kalla madubi in ga yanayin ina ne ƙwarajen suka fike, suka fi zama da sauransu dai haka ɗumshumari zan iya cewa ina kallon dai madubi yace kamata. Na kan kalla madubi wasu sa'in sau biyu, sau uku, sau huɗu a rana. Duk da dai gaskiya ya danganta da yanayin lokacin da mutum yake da shi. Ba duk da dai wasu kan ce kallon madubi ba shi da kyau, ka dinga kallon madubi bai da kyau sosai. Kamar, alal misali, waɗanda suke aikin gida haka, kamar lokacin ruwa wasu suna tsoron su kalla madubi. Wannan idan anyi tonda yakan yi reflecting, yakan yi reflecting kuma gaskiya a yace aka yi lissafin abin babu kyau.

Ina magana da abokan cinikina ta hanyoyi da dama amma hanyoyin da muka fi magana da su babu irin hanyoyin nan kamar haka. Wasu lokutan na kan je gidansu a matsayin su na kostomomi na wan da za su iya kira na su ce wa na kaza zo ka same mu a waje kaza, zo ka same ni a gida. Akwai abin da nake so in sayar maka ko kuma akwai abin da nake so in siya ko kuma ka na saye kaza ka taho mun da shi in duba. Wanebkaza ina da kaza, wane kaza ina da kaza haka na sayar wa. Saboda haka so wasu lokutan na, bama wasu lokutan ba na kan je har gida in sami ka a matsayin ka na abokin ciniki na abokin cini kaiya na kana siyan kaya ina siya naka. Sa'an nan biyu ina, ina, ina muna magana ina magana da abokan cinikina kamar haka. Wani yana da, wani yana, wani yakan zo inda nake yana neman abin da yake so ya siya ko kuma yakan kira ni ya ce ina da abu kaza idan na ce eh, zai bar inda yake ya zo ya same ni a inda nake. Ba ƙila bana gida ina nan kasuwa ko kuma ina gefen kasuwa ka zai zo ya same ni ya ce a wa na kaza kaji, kaji, kaji, kaji, kaji ga abin da nake so. Idan kuma na riga, kuma Allah ya sa ni mun riga ra munyi magana da shi kafin ya zo already na riga da na san me yake so. Zai zo ya same ni. Kaga anan ya zo ya same ni har gida muyi maganan da za muyi mun warware kowa ya ji daɗi. Na ji abin da ake ji. Sa'an nan kuma ina magana da abokin cinikina ta hanyoyin sada zumunta kamar Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter da didda dai gaskiya rayuwar da ake ciki yanzu rayuwa ne wanda AI sun fara yin yawa. Rayuwa ne wanda amma dai motsa wuri ta mu gaskiya. Na fi magana da abokin cinikina a WhatsApp saboda idan nayi posting kayan da nake sayarwa a dai dai wannan lokacin kuma yana in yana da buƙata a wajen za mu iya maganan da za muyi. Idan ta yi mishi ya tura kuɗi in sayar mishi da abin da ya, abin da ya ɗauka. Idan kuma ba ta yi mishi ba, lin ce zan iya tura mishi kuɗi in ga yadda za a yi abin ta yi, eh zai iya turo mun kuɗi ya siya ko kuma in tura mishi kuɗi ya siya. Kagaa anan mun yi, mun yi sha, mun yi, na yi magana da abokin cinikina ta WhatsApp.

Gaskiya ina da duban kalanda kullun, tun tun ba a ce akwai abun da nake jira, ko kuma ina jiran wani abu zai faru a rana kaza, ko kuma za'a yi kaza a rana kaza. To dole in dinga monitoring ɗin kalanda. Tinda gaskiya ba ko da yaushe ba ne ba idan na juya nake duba kalanda yacce ya kamata, waƴansu lokutan nakan duba kalanda kafin in fito sallan Asham. Wasu lokutan kuma nakan duba kalanda can idan akwai da abin, idan ina da, idan ina so in yi setting date ɗin yin wani abu. Nakan nawa yau kaza, yau kaza, a'a ban cika duba irin wannan kalandan ba haka ba. Amma indai akwai aiki irin haka, aiki ya fito, wanda ya fito factory haka, ya fito a matsayin area an yi wannan ɗin shi, to irin wannan, irin haka yakan sa in duba kalanda, in kalla kalanda, in ga ya ake ciki ya zan iya setin wannan abun. Haka shi ma yakan sa komai ya ɗan.

Gaskiya na kasam, na kasance wanda bari cika yanke farcen hannu ba, amma dai ina yanke farcen ƙafa saboda farcen hannu, bumma bari ma ya taru. Yan zun lokacin da ka ciccire shi da haƙorina, farcen hannu ke nan. So da yawan gaske kuwa na kan cika farcen hannu da haƙorina shi kuma farcen ƙafa, dama ina da cutting, cutting, cutting, cutting nails wanda nake amfani da shi daya nawa wanda na iji su wannan, wannan nawa ne wanda idan aiki, saboda yawan wanda haka. Wadansu lokuta saboda yau monday haka, yanka farce yanda za ka fito mutum ka fito birni mai kamala very neat, very za ka fito da kyan ka da komai naka. Za ka fito kamar wanda yake yin silayya ba ko kuma ruwan nan.

Na nakan wanke tufafina a ƙalla sau biyu a sati, wasu lokutan kuma sau ɗaya a cikin sati biyu. Duk da ya danganta da yanayin sau nawa na sa kaya. Ya danganta da yanayin kayan da nake da shi a ƙasa. Idan ina da kaya da yawa a gaskiya ban cikavwanke wanke tufafi ba. Amma a yayin da kayana ya ƙare, na sa yau, na sa gobe, na sa jibi, dole in nemi wanda zan ƙara sa. Haka dole in ci, zan yi wanki. Dole in wanke tufafina. Yes, dukda da dai wanke tufafi yana nuna alamar tsafta game da mutum yana ƙara wannan ɗin, mutum yana ƙare mutuncin mutum. Kuma mutum yakamata a ce ko da yaushe mutum yana wanke tufafinshi.

A'a na kasance ina iya tafiya nisa sosai. Nakan yi tafiya mai nisa a ƙafa na saboda na kasance mai yin spot ne ni. Tina dai har zan iya ware awa biyu ina guje-guje a filin ball. Ina, ina guje-guje a fili ba tare da na gaji ba, irin can can can. Kaga ko tafiya, haka tafiya, tafiya normal tafiya ayi ba zai mun wahala ba, zai mun, zai mun sauƙi ba.

Ada can kwanakin baya ban wani ci ka sanya safa a ƙafa na ba, amma bayan nayi wani aikin dare wanda sai ya lalata mun ƙafa, shiyasa yanzu kullum akwai safa a ƙafa na. Ko da yaushe akwai safa a ƙafana, saboda gaskiya safan yana ɗan yin, yana ƙara, yana ƙara sa ƙyan ƙafa. Balanta na yanzu da in na samu na ɗan yi wanka na shirya, sai ɗan sa safan in gaya ya ɗan rufe mun dai ƙafa dai haka. Ya ɗan sa ƙafan ya fresh. Na sa magani haka na sa safa. Safan zai ɗan sa ƙafana ya ɗan yazama yana da kyau, yana da kyan shi ba tare da wani, wani ba tare da wani effect ba. Tunda gaskiya kwanakin baya nan na ɗan ji haushin yana yin da naga ƙafa na, wacce ƙafan bai kamata a ce yana nan a haka ba. Ƙafan bai kamata a ce ya lalace haka ba, amma saboda yana yin aikin da nayi, na yi aiki ne a sanyi kuma da daddare. Kqga ko dole ace ƙafan ya lalace, hhh saboda aikin, aikin dai haka yakan sa aikin dai haka, aiki ne na kwashe kwashe kaje can kaje nan kazo nan kaje can. Wasu lokutan ka cire takalmi, wasu lokuta kuma bazaka cire takalmi ba. Amma gaskiya safa a ƙafa yana da matuƙar muhimmanci sosai.

Burin mu a aiki, burikan mu a aiki gaskiya burikan mu yana da yawa sosai don a kullum muna so mu dinga cimma wannan burka kaman mu ga idan mun zo mun kwashe datti yarda ya kamata mun yi shara, mun yi shara yarda ya kamata mun yi mopping yarda ya kamata a zo ɓangaren bayi, a zo ɓangaren bayi mu je muyi, muki, mu gyara bayin mu wanke shi inda ake kashi mu gyara shi mu wanke, inda kuma ake wanka nan ma mu gyara shi mu wanke, inda ake ɗan wanke baki mu gyara shi mu wanke, inda ake fitsari nan ma a gyara shi a wanke. Burikan mu ke nan akwai a wajen aiki. To wannan buri ne wanda ya kamata ace kullum muna cimma wannan buri, kullum muna cimma wannan buri, kullum muna cimma wannan buri, kullum muna cimma wannan buri har shekara. To idan ana irin wannan aikin kullum, sai nan kuma ƙananan aikin da ke gefe kaman staircase haka da kuma wannan ɗan glass sai kuma water dispenser akan so a don akan so ayi, a wanke shi ko kuma ayi cleaning na shi kullun ayi dusting na shi duk da dai yanzu ba lokacin ƙura bane ba amma shekarar bayan kwana biyu ƙura yakan ɗan kama abu, abin yakan ɗan yi ƙura haka. Haka dai sai kuma irin ƙarfen staircase haka ɗan majingina haka, yes buglaris haka suma duk irin abubuwa ne wanda akan su, akan ana so a ga ana share su ana goge su don a samu, a samu cimma burin abun, a samu cimma burin aikin. Aiki ne gaskiya wance, aiki ne wacce gaskiya ya kamata ace a dinga cimma wa'innan abubuwan ko da yaushe. Ace ka kwashe sharan ka, ka yi shara, ka yi shara da kyau, ka yi mopping da kyau, ka wanke bayin kanka da kyau, wa innan yan ƙarafunan ka yi su da kyau. Duk inda aka dai san akwai datti ace ana clearing ɗin wajen sosai. Environment Environment kewaye duk ko ina yayi fito fas fas ko ina yayi kyau haka. To gaskiya akan so a ga, akan su, akan so dai a samu irin wannan burin haka gaskiya babban buri ne.

Eh muna shuka tsire-tsire a gida dan. A halin da ake ciki ma yanzu muna da wasu shuke-shuke a gidan mu. Muna, muna da mangwaro. A nan farfajiyan gidan mu muna da mangwaro, wanda ni kai na ina tsoron cewa kar mangwaron nan ta zo fa ta girma. A ce, a ce wannan mangwaron ta girma, ta zo ta, ta hana mu sukuni a tsakar gida, ta zo ta cinye waje, ta yi bakeke, ta yi karere a cikin, a falon, a faɗin gidan mu. Yes ina da shukoki a nan inda dai waƴansu lokutan tsire-tsire haka yakan sa gida tai kyau, yana sa iska ventilation ya dinga shigowa a cikin gidan, yakan sa wannan haka dai.